Eh na fi son zama a kujera saboda in na zauna a kan kujera na fi jin daɗin zama nan. Kuma na fi bada hankali in dai ina yin abubuwa. Ballema ina aiki na fi jin daɗin zama a kujera. Amma a tabarma na fi kwanciya ne a kan tabarma ba zama ba. In na zauna a tabarma to ƙila ina cin abinci ne ko kuma ina wani, ina wasa da yara. Amma na fi son zama a kan kujera saboda ya fi daɗi kuma ya fi bani attention.

Launin idanunmu fari ne gaskiya amma dai wata zuben in nayi aiki na gaji ko kuma ban ci abinci ba haka launin idanuna yakan kuma ja ko kuma ja haka. Su suke kuma in dai ban riga na ci abinci ba kuma na gaji shi ma yakan yi ja amma dai in dai ba haka ba launin idanuna fari ne kuma ba wani abun da yake sa ya canza sai dai in dai na gaji ko kuma ina jin yunwa.

Yanda nake shirya ayyuka shine nakan tsara su tun kafin ranan ya zo. Nakan tsara yanayin yanda zan yi aikin da kuma yanayin zan matsalolin da zan iya fuskanta da kuma yanayin yanda zan magance su. Saboda ina so in na fara aiki ko kuma ayyukana ban so in samu matsala. So tun kafin lokacin aikin ya zo nakan kula da yanayin aikin da kuma yaya yanda zan yi in shawo kan aikin.